Yanda nake ajjiyan kuɗi a wajen aiki, muna da asusun ajjiyan kuɗi na banki da ake turo kuɗi. In kuma aka kawo kuɗi cash, muna da kuɗi, muna da wardrobe da muke zuba kuɗi ma ajiye kuɗi. Ni kuma ina da account banki kaman guda biyu zuwa uku da nake ajjiye kuɗi na a kai a ciki. A kuma gida ɗakina shima ina da wardrobe da nake ajiye kuɗi daban.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba babba yi ko dai wuce ba. Ina ci a kai a kai saboda yana maganin sanyi, yana maganin wani cututtuka. Ko in wani mugun abu zai cutar da kai yana maganin shi amma ba kodaya wuce in ci ba saboda ya bani warin shi ba kowa bane yake so yaga kana mai magana yana jin warin shi. Yasa amma ina ci lokaci lokaci.

Eh ina kulle ƙofa kullum. In zan fita daga gida ina kulle ƙofa saboda in baka kulle ƙofanka ba wani zai iya zuwa ya shiga. Madinki ya taɓa ma ko da daddare. In zan yi bacci ina kulle ƙofa ko ina dawo gida. In zan fita zan je in siyo abu, da dagu aka. Shima ina kulle ƙofa na. Bana wasa da kulle ƙofa.

App ɗin da na fi amfani da shi, na fi amfani da WhatsApp app. Shi, na fi amfani da shi sosai, dan yin komai, tura saƙonni, shiga saƙonni da sauransu. App na biyu shine nake ɗan shiga WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook sai IG haka, ko kuma intanet shi ma ina shiga in duba abun da zan duba. Amma na fi amfani da WhatsApp app sosai fiye da sauran.

Na kawo wa gida da sauri lokacin da na tashi daga aiki da sauri. Ina sauri na kawo gida saboda ban cika yawon dare ba, shiyasa saboda da na dawo gida in na shiga ni ba na fito wa ban cika yawon dare ba, sai dai in zan siya abu shi ne ni ke ɗan fita amma ina kawo wa gida da sauri da na tashi daga aiki.

Ban cika tauna goro ba amma a wani lokaci in naji zuciya na yana ɗan tashi. Ina tau samo goro na tauna naci, in na tauna naci zuciya na yana ɗan kwanta wa ba ya tashi kuma amma ba ina cin goro sosai bane. Sai dai in naji irin zuciya na yana tashi shine nake samun goro na tauna naci.

Kayan da na fi so a ɗakina, na fi son tibi da rediyo da firij sai wardrobe. Sannan kuma ina son gem a ɗakina, ina buga gem sosai sai ƙato da nake kwancan sai kujera.

Lokacin da na fi tso na rana, na fi son lokacin bayan rana ya fara sauka. Yamma ta bari gwadari lokacin da na fi so ke nan saboda ban cika san shiga rana sosai ba. Sai in dai training zan yi ko za mu buga match shine mafi shiga amma na fi san lokacin yamma. Lokacin rana ya fara sauka, ƙarfin rana ya rage.

Na fi son tasi akan bas saboda bas ana cika da yawa, ana matsewa kuma sauran wasu abubuwa da ba na so. Amma tasi in kuka shiga tasi bakwa wuce ko uku zuwa ku hudu a cikin tasi. Kuma in zan shiga tasi na fi shiga ko kujerar gaba in biya ni kaɗai shi yasa nafi son shiga tasi.

A gidan mu kowa da watan da aka haife shi, amma ni watan da aka haife ni an haife ni a First January First day na January First January sabon shekara. Watan da aka haife ni kenan shi yasa na fi son watan da aka haife ni. Ina jin daɗin watan in ya zagayo.

Wasan da nake son yi, na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda shine wasan da na fi, na fi jin daɗi. Ina jin daɗin buga wasan ƙwallon ƙafa. Wasanni biyu sai wasan sport na keke shine wasa na biyu da nake so. Shi ma ina yi sosai amma ina son wasan basketball amma ba na yi ba amma ina son wasan.